A cikin hannayen da nake amfani da su, hannun dama na fi amfani da shi. Saboda shine yafi kowanne muhimmanci.

Ina haduwa da abokan aiki ne ta hanyar sa musu lokaci da faɗa musu inda ya kamata mu haɗu mu tattauna.

Na lura gidan fim idan har na je ni ina da lokaci domin in haɗu da mutane da dama wanda zan yi nishaɗi.

Na so yadda nake son zama. Na so idan na zauna kujera ni kaɗai ɗaga ƙafa ta sama ɗaya ɗaya ƙasa.

Bayar da ra'ayin aiki abu ne da yake buƙatar shawara ne wanda kuke aiki tare da su a tattuna yadda yake kamata.

An haife mu a ɗaya ga watan daya a alif ɗari dubu biyu da ɗari biyu da biyu. Wannan shine watan hai.

Ina shan madara sosai, sabida madara tana ƙara lafiya da kuzari. Akwai sinadarai masu kyau a cikinta.

Wakilin share gida ne kamar sau biyu ko so uku da mun fahimci lokacin wuri ya electrical.

Bikkn da nafi so shine bikin sallah. Wanda ranace wa wanda za ga kowa da kowa yana cikin farin ciki, yana cikin nishaɗi.

Gaskiya dai ba na amfani da kwamfuta, a ɓangarena. Amma akwai wanda, ɓangarinsu suna amfani da kwamfuta, dan tattara bayanai.

Makullai na inda nake aje su suna gida ne. Hudu shima suna tare da ni duk inda zan je saboda mahammincinsu.

Gaskiya dai cin abinci a titi idan ba ya zama dole ba, bayadda zanyi, ban saba ba, ba ma nayi sabida kare lafiya.

Eh ina sanya safa a ƙafa ta saboda bana so ina tafiya ƙafa ta tayi kura saboda takalmin yafi yana da kyau.

Kullum ma sai na sa unifom kafin in fara aiki, sabida shine zai tabbatar da cewa ga aikin da kake, kuma.

Ina amfani da sabulu ne wanda yake da ƙamshi sannan kuma yana da daɗin wanka. Zai sa jikinka ya yi laushi sannan ya kashe ma kwaayoyin cuta.

Ina cin citta amma ba a kowane abinci ba. Na fi amfani da ita kaman shayi, kunu da dai sauran irin wannan.

Wayana tana ajiye abubuwa da dama masu muhimmanci wanda nakan ajiye sune sabida amfani na.

Ina son ɗau-- ni gaskiya ma abokin sau ɗaukar hotuna ne sosai da sosai, musamman ma idan nayi wanka, nasa sababbin kaya, nakan indina samu.

Ina bacci da rana, musamman irin wannan lokaci na ibada wanda zaka ji gajiya ta taran ma zaka ji kana bacci.

Muna aiki tare da ƙungiya ne da ta, da ta shafi bangaren sana'an mu da aikin da muke sabida ci gaba.

Gaskiya dai hayaniya, koya take ba na jin daɗin ta inda nake, sabida zan ji mama eh hankali na ya tashi na cikin damuwa.

Ba na amfani da ruwan sanyi, indai ba lokacin zafi bane. Na fi amfani da ruwan zafi a kowane lokaci, abin da ya shafi sha.

Ina son, ina son zama kusa da taga saboda iska. Ina so in sha iska mai dadi, nakan dawo kusa da inda taga take.

Dangantakar mu da shugaban aiki ɗan'uwa ne kawai amma bana da wata alaƙa da shi abin da ya shafi jini kawai.

Shagon da na zuwa shi ne shagon da nake bizinas dina. Nan ne inda nake zuwa ba shagon wani ba. Nan ne inda nake zuwa da wuri.

Ina siya, ina siyan kaya a yanar gizo sosai musamman nakan siya agogon hannu, tabarau, takalmi.

Ragowar abinci akwai wanda ake zubarwa akwai kuma wanda ake aje shi ya bushe, sannan a ƙara amfani da shi.

Oh zoom! Abin da ya shafi kuɗin wutar lantarki, muna amfani da mita ne wanda sai dai ka sa mata kati ko nawa kake bukata.

Ina motsa jiki sosai kullum, ko da ddare, ko da safe, ko da rana. Muna da kayan da muke ɗaɗagawa kuma muna guje guje.

Ina jin tsoron abubuwa da dama musamman a ɓin halitta. Ina jin tsoron dabban daji irinsu zaki da musa kura.

Takalman da na fi so, ina son takalmi wanda zan ɗaura ƙafa sannan kuma ina son silipas.

Ina zuwa kasuwa ne a kowane lokaci, ba na sa mata rana, sai idan kawai ina da wani uzuri da zai hana ni zuwa kullum.

Na iya ɗaura ƙulli sosai sabida koyon shi abu ne da yake da muhimmanci sabida wata rana za ka iya zuwa a inda ba ka da mataimaki.

Eh, muriya ta wani lokacin tana da ƙarfi, wani lokacin kuma ta dai riƙe matsaka tsaki, ba mai ƙarfi can sosai ba kuma ba ƙasa ƙasa sosai ba.

Idan har na wanke shi ne, ina so ya bushe ko ina sauri, zan iya ɗan finfincike shi, ma'ana ɗan bubbaga shi, in da ruwan jiki zai fita.

Ina amfani da bel amma ba kullum ba. Na fi amfani da wando me roba ne kawai.

Ana amfani da apps ɗin saƙonni kala daban daban, da wanda yake turawa da wanda nake rubuta da shi.

Ina rubutu da sauri. Ba wai rubutun da nake yi a hankali ba ne, ina zine shi da sauri sauri ko da wane lokaci.

Ni kaina ban san yawan adadin dangin ku, ban san iya adadin yawan dangin da muke da su a gida ba.

Gaskiya dai fankan da muke amfani da ita ta kasa ce ba ta rufin ɗaki ba ce, saboda na fi jin daɗin amfani da fankan.

Gaskiya wannan kiwar ni kaina ina ina bukatan karin bayani, sabida a kalmomi na Hausa ban san abun da take nufi ba ranta na an san fasararta.

Na iya dafa abinci sosai sabida koyan girki da za ka cima kaɗai yana da amfani sabida wata rana ba ka san inda za ka tsinci kanka ba.

Ah masha Allah gaskiya yana sa turare kullum, sabida sa turare abu ne mai muhimmanci. Zaka ji ƙanshi a jikinka sosai, dik inda ka shiga mutane suyi suna sonka.

A cikin abincin gargajiyan da nafi so ina bukatan tuwo miyan kuka sannan ina son dambu, ina son ɗanwake sannan.

Dangantakata da maƙwabtana, in na da alaƙa da su mai kyau. Saboda maƙocin ka kamar ɗan uwan ka yake, zai iya taimakon ka, kai ma za ka iya taimakon shi.

Abincin da na fi so a duniyan nan, ina son faten doya. Sannan kuma ina son tuwo, miyan kuka ko miyan kuɓewa bushash-shiya. Sannan kuma ina son shinkafa da wake.

Gaskiya na iya jefa dutse sama. Dan abu ne wanda na koyi shi tun ina yaro wanda kuma har na girma na iya gwada in yi daidai.

Gaskiya dai idan lokacin zafi ya zo, ina matuƙar jin ba daɗi saboda ni jikina ba wai mai son zafi bane. Na fi son lokacin sanyi.

Gaskiya dai tu ina amfani da ita. Wani lokacin idan ina so in canja murya na kan yi amfani da ita da bai sauti ƙasa ƙasa.

Idan zan yanke farce, a duk sati nakan zaɓi rana kamar irin ranar Alhamis. Rana ne nake yanke farce saboda Juma'a.

Gaskiya da yarfa baki lokacin yin hamma yana da matuƙar muhimmanci. Shi yasa a duk lokacin da zan yi hamma bana wasa in manta ba tare da na rufe baƙi ba.

Eh, ina kaiwa kaman sa’a ɗaya zuwa biyu, amma da an kira ni baya kaiwa haka. Nakan duba ta.

Eh gaskiya na kan yi hasashen lokaci, musamman idan naga hadari ya taso lokacin damuna, na kan yi hasashe ko da a zuciya ne.

To dai wannan kalma mun gane ma'anan da take nufi ba. Ina cikin salati ko ina yin salati, in dai yin salati ne mu kan yi shi ko da yau she.

Wayata yadda nake amfani da ita, kullun ne in ba na da wani lokaci. Idan har ban yi amfani da ita ba sai dai in ba ta da caji ne, amma da.

Ina son buɗe taga sosai idan ina cikin ɗaki, saboda hakan yana da matuƙar muhimmanci yadda iska za ta shigo ba tare da ta cutar da kai ba.

Na iya busa tsakiya sabida abu ne na gargajiya wanda yana da matukar daɗin busawa a al'adance.